Gaskiya ina amfani da ajiya a yanar gizo, ba don kome ba saboda akwai, akwai tsaro sosai. Sannan kuma babu wani tashin hankali, sannan babu yanda za'a yi mutum ya kwashe maka kuɗi ba tare da izinin ka ba. Gaskiya ajiye kuɗi a yanar gizo yana da matuƙar amfani saboda irin tsaron da aka sa ma ta, duk da ba kowanne ne yake da tsaro ba. Amma kusan gabaɗaya suna da tsaro, kusan gabaɗaya suna da tsaro. Sannan kuma gaskiya na sha ajiye, na sha ajiye kuɗi a yanar gizo, kuɗaɗe sosai ma, har na bar su a shekaru ma na zo kuma na same su. A gaskiya ijiye kuɗi yana da matuƙar amfani a yanar gizo. Waƴan su kuma sai ka ji su ce maka gaskiya ba za su iya ajiye kuɗi a yanar gizo ba, ba don kome ba saboda suna jin tsoro ko kuma a'a, ba su da ilimi a ajiye kuɗi a yanar gizo. Gaskiya nakan ajiye kuɗi a yanar gizo domin wata sa'in yana min amfani. Idan na ajiye shi, nakan manta ma cewa na ajiye kuɗi saboda na san cewa babu wanda zai iya taɓa min kuɗi na ba tare da wani dalili ba. Babu wanda zai zo ya shige mini, babu wanda zai, zai yi yunƙurin cire mini kuɗi ba tare da izini na ba. Sannan kuma na ya na daga cikin amfanin shi shine yanda yanar gizo suke yin siya da siyarwa tsakanin mutane biyu wanda ake ƙira da P2P. Gaskiya yana da matuƙar muhimmanci wannan ajiyan kuɗin nan. Ajiyan kuɗin nan idan na gaji da ajiyan kuɗin nake, ina tunanin ina so na siyar ko na yi wani abu akan shi sai in ce to bari in cire kuɗina. Kuma hakan yana matuƙar min daɗi. Ina farin cikin haka domin ajiyan kuɗi a yanar gizo yana da matuƙar amfani. Ko wani lokaci za ka iya ajiye kuɗinka kuma ka zo ka tarar da shi ko bayan shekaru nawanne. Babu wata matsala kome. Kuma sannan idan wani ya yi yunƙurin cire maka kuɗi a yanar gizo sai an faɗa maka ko ta Gmail ɗin ka za'a faɗa maka cewa wane yana yunkurin cire maka kuɗi ko kuma wane ya yi yunkurin shiga maka ta yanar gizon ka. Kuma sannan idan akwai matsala babu wanda a inda ajiya a yanar gizo yake da matuƙar amfani shine babu wani ma'aikaci a wannan yanar gizon da zai turo maka saƙon cewa yana so ka bashi wasu lambobi na cire kuɗinka. Babu, babu wanda zai ƙira ka duk kuma wanda ya ƙira ka, to hakan na nuna cewa madanfari ne, macoci ne, zai zalunce ka ne. Gaskiya mafi yawanci yana da kyau. Mafi yawanci mutane ba su ɗauki ajiyan kuɗi a yanar gizo a matsayin wani abu ba. Wa'ƴan su suna jin tsoro ba don kome ba saboda suna jin tsoron asarar kuɗin su. Amma gaskiya ni ina jin daɗin ajiye kuɗi a yanar gizo saboda yana taimaka min sosai, yana taimaka min sosai. Wani sa'an ma nakan siya wani abu a cikin yanar gizo, wata sa'an nakan ajiye kuɗi ko na siya wani abu na ajiye shi saboda ina tunanin wani lokacin zai iya tashi. Wata sa'an sai in siya wani coin wanda za ta min amfani, wanda nake tunanin za ta tashi bayan watanni kaza ko shekaru kaza kuma na ajiye shi lami lafiya lau, kuma na zo na same shi Alhamdulillah. Na zo na same shi ya riga ya tashi, har kuɗina ya ƙaru. Wata sa'an kuma nakan ajiye shi duk lokacin da nake buƙata zan zo in cire kayana. Gaskiya ajiyan kuɗi a yanar gizo yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar amfani. Ina jin daɗi ajiye kuɗi a yanar gizo. Gaskiya yana da matuƙar amfani. Ajiyan kuɗi a yanar gizo duk da ba kowa yake iya yi ba amma gaskiya ni ina jin daɗi yanda nake ajiye kuɗi a yanar gizo. Kuma ina alfahari da ajiye kuɗi a yanar gizo har wa yau. Bana tunanin da na sani ajiye kuɗi a yanar gizo saboda jin daɗi da nake yi.

Abin sha da na fi so shine kayan itatuwa. Kayan itatuwa suna da matuƙar daɗi, sannan ba kawai zallan daɗi ba, akwai inda suke magani cikin jikin mutum. Akwai wanda idan ka sha yakan narkar da abincin da ka ci, sannan kuma akwai wanda idan ka sha shi yakan warkar da kai daga wayan su cututtuka. Gaskiya ina matuƙar son su abarba, kamar su kankana, eh, da sauran su suna da yawa. Ina matuƙar son shan su, sannan kuma duk lokacin da na ji jikina ya ɗan, ya ɗan rage ƙarfi, nakan so na samu kayan itatuwa na sha. Domin wayansu daga cikin su ma sukan ƙara ƙarfi a jiki, yakan ba ka salama cikin zuciya, yakan ƙara maka kuzari da ƙarfin jiki da kuma rage maka nauyin jiki. Gaskiya, yayan itatuwa suna da matuƙar daɗi kuma suna da matuƙar amfani gangar jiki. Wa insu lokutan ma akan ce idan mutum baya iya shan kayan itatuwa to da alamun a tambaye shi watakila jikinsa ba lafiya. Idan jiki yana da lafiya to yayan itatuwa yana da kyau mutum ya ringa shan shi don ma ya ƙara mishi ƙarfin jiki ko ƙarfin lafiya. Idan mutum kuma baya iya shan yayan itatuwa to da alamun jikinsa, haƙiƙanin jikinsa ya rasa wa insu abubuwa, akwai abubuwan da ya rasa tare da jikinsa. Dole sai dai ka ji watarana yau ina rashin lafiya, gobe rashin lafiya. Ko kuma a'a zai iya rage kuzari da kuma ƙarfi a jikinsa, ko kuma a'a zai iya rasa wa insu abubuwa ne da aka cika cikin jikinsa. Gaskiya yayan itatuwa ina matuƙar jin daɗin shi, ina farin cikin shan yayan itatuwa. Don yayan itatuwa, ba wai kai zallan daɗi ba ne kawai zalla, hatta magunguna suna yi, hatta magunguna suna yi sosai. Dikda daga cikin yayan itatuwa akwai wanda akwai ɗaci, akwai wanda za ka ji su da zakin su, akwai wanda idan ka ci za ka so ka ƙara, akwai wanda idan ka ci saboda rashin zaki shi ba za ka so a ce ba ka ƙara ba. Amma kuma wannan wanda za ka ji shi guda yana da ɗan ɗaci, za ka ji kuma watakila yana da daɗi, watakila yana ɗan magani a cikinsa. Sannan kuma daga cikin yayan itatuwan ma kamar ganyen yayan itatuwa suma, suna da amfani. Wata sa'a za a iya ce maka to ka amfani da da ƴayan itatuwa don kai wanka, eh ko kuma ka farfasa shi a kan wuta kuma a ba ka kasha a matsayin magani. Wannan na nuna cewa yana da matuƙar amfani sosai, ba zallan ma kawai yayan itatuwan ba. Gaskiya yayan itatuwa tanada matuƙar amfani a gangar jiki, sannan kuma tanada da matuƙar sauƙin sha. Sannan babu wata illa sai dai amfani. Ba kamar yadda za ka je ka ɗauko lemun kwalba ba, irin su lemuka da ake siyarwa, irin su a Coke, 7up da sauran su ba irin su ba. Saboda wa'innan idan da za ka ci gaba da sha za a iya ce maka akwai illa kaza akwai illa kaza akwai illa kaza. Amma wannan babu wata illa tattare da shi. Gaskiya ina jin daɗin shan yayan itatuwa shi da.

Ina karɓan kira, saun fi a kirga, ba sa kirbuwa. Domun in su kiran ma, idan aka yi maka, a gaskiya, wa'in su kiran ma sai ka suma ba ka ƙira daga kiran ba. Kai su kiran kuma saboda amfanansu, za ka so ace ka kira aka ɗaga. Gaskiya ina samun kira sosai da dama. Domin wajen aiki na, mutane sukan, sukan zo da yawa. Ina da kostomomi da dama, wanda za su so da ace ba na shago saisai na mini. Gaskiya ina samun kira da dama a wajen aiki na. Sanan kuma ina jin daɗin haka, saboda wannan shi ke nuna min cewa aiki na yana da ƙarko. Aiki na yana da matuƙar amfani, sanan kuma suna jin daɗin aiki na. Wannan waɗansu kiran ma idan na gan su, ban son ɗauka wa saboda ba tada nam su, babu suna a jikin su. Wa'in sai kiran da kuma idan na gani saboda amfani wansu, na kan so na ɗaga. Idan na ji mini ne maƙala su, shin ka ya zo siyan abu ne? Ko kuma a'a, ya zo yin complaint akan wani abu ne? Ko kuma a'a, ya zo a yi mashi wani abu ne? To haka aka. A gaskiya ina karɓan kira da dama. Kuma a wa'in sai kiran, idan na ɗauki ka, na ɗauka wa'in sai kiran suna faranta mun rai. Yanda zan kira mutumin bayan ni matsalar sa na ba shi amsar. Sanan kuma in wanda sai na zo har gurinsa ne zan je. In wanda kuma sai ya jira nazo na buɗe shagon ne, sai ya jira. Wani kiran kuma ba shi da wani amfani. Wani kiran za ka ga mutum ya kira ka, idan ka faɗi mako ya so complain. Idan ka faɗi mako ya so matsaltsali na shi, wanda babu daɗin ji. Amma saboda ka faranta ma kostoma rai dole dolen ka, za ka yi abun da zai faranta masa rai. To an kwantar mashi da hankali. Kuma na ƙoƙarin, ƙoƙarin gyara kuskure na. Hakika ina jin daɗin yanda nake samun kira. Yadda wa'in su kiran ba su da wani amfani. Wa'in su kiran za su ɓata maka rai. Wa'in sai kiran kuma za su faranta ma kai rai. Wannan shine akwai abun da duk yanda za a yi, wani abun dake baƙanta maka rai wata rana zata taɓa wani abun zai faranta ma kai rai. Sai ka san shi wannan bake cikin zai tashi ya koma farin ciki. Tunda hakan nake jin daɗi, nake jin daɗin karɓan kiran mutane. Kuma ina karɓan kira da dama. Babu kaɗan, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Haka zalika ba sau ma uku ba. Ina karɓan kira kala kala. Kuma wai na kirawoyi da nake karɓa, gaskiya suna faranta mani rai. Saboda ba, bana ƙyan ɗaga kiran mutum saboda wai yana bi na bashi ko yana so in cika masa alkawari ko makamancin haka. Idan karka kira ni, na kan so na cika alkawari kamar yadda muka mutu. Idan da za mu yi alkawari da mutum sai na ga kiransa, zan yi farin cikin ɗaga wayarsa. Ta an yan bayyana masa ko ma mini ne. Ta hanyan faɗa masa abubuwan da na gama masa. In ma wani abu dai gyara ne ko makamancin abu dai ba ne sai mu bayyana masa bayani. Gaskiya ina jin daɗin ɗaga kiran mutane. Ina samun.

Babban nasaran da muka samu a wajen aiki shine tabbatar da burinmu ya cika. Ɓangaren aikinmu na tabbatar da cewa sunanmu ya ƙaru. Wanda ko ina kaje a inda muke an san sunan wajen aikinmu kuma an san aikinmu yana da matuƙar kyau. Saboda yanda muke inganta aikin na mu duk wanda muka yi ma aiki to lalle sai ya kara dawowa. Domin ikan ji daɗin aikinmu ikan ji daɗin yanda muka sani masa aiki to wannan shi ke bada yake sa wa'insu kostomas suke lawowa don tabbatar da cewa an yi masu wani aikin kuma. Wani ma idan muka yi masa aiki idan zai dawo sai ya ƙara kawo wani mutum kuma bayan, bayan shi da za a yi masa aiki to sai ya ƙara kawo mana wa'insu kostoma wanda za mu ƙara yi masu aiki. Hakika mun samu babban nasara sosai don tabbatar da cewa sunanmu ya ƙaru sunanmu ya sanu a inda muke. Kusa ko wa wannan ungwan ya san wajen aikinmu kuma sun san irin ingancin aikinmu. Hakika muna natsuwa ne don tabbatar da cewa mun yi ma kostoma abin da yake so abin da yake so. Idan da za mu yi wani abu wanda kostoma baya so hakika sai muyi da amun sanin me ya sa mu kayi haka. Domin farin cikin mu farin cikin kostoman mu shine farin cikinmu. Idan har zamu samu cewa kostomam mu yana cikin, umm, haushi da baƙin ciki saboda dalilin mu. To hakika sai mun san yanda zamuyi don mu faranta masalan. Kostoma yana da matuƙar amfani a wajen aikinmu. Domin su ne suke kawo mana ci gaba a wajen aikinmu. Su ne suke kawo mana nasara kala kala a wajen aikinmu. Domin idan babu kostoma hakika babu aiki. Idan babu kostoma hakika babu nasara. Idan kuma babu kostoma hakika babu cin buri wato babu cikan buri. Gaskiya mun cika burinmu, mun cika burinmu da tabbatar da cewa an sanmu sosai. Duk inda kaje a wajen ɓangaren namu an sanmu. Alhamdulillah saboda idan ka tsaya akan gaskiya ka yadda da Allah shi ke yin komai to sai ya baka sa, a, ya baka ƙarfi na tabbatar da cewa, e, abin da ka roƙa a wurin Ubangiji ko kuma aikin da kake yi tukuru ya cimma. Hakika mun cim ma nasarori kala kala. Mun cim ma nasarori sosai amma babban nasaran da muka samu shine na tabbatar da cewa sunanmu ya ƙaru. Sunanmu ya sanu. Sunanmu ya zaga ya gar, ya zagaya unguwanni kala kala. Unguwanni da yawa sun san su, ai sun san wajen aikinmu. Sun san yadda aikinmu ta ingantu, eh sun san yadda aikinmu take da matuƙar, ah, take da matu ƙar inganci. Wato yanda muke inganta aikinmu sun san irin ingancin ta aikin ne muke yi. Mukan sa su farin ciki sannan mukan tabbatar da cewa mun yi musu abin da suke so ba abin da mu dole ba abin da mu dole muke so ba. Sai dai mun yi musu abin da su suke so. Hakan yake sa su je cikin farin ciki su kuma dawo cikin farin ciki. Hakika mun ji daɗi wajen tabbatar da mun cika, mun cika buri mun cika nasaran mu wajen tabbatar da cewa, e, mun faranta masu rai. Hakika mun samu nasara sosai don tabbatar da sunanmu ya sanu.

Ina goge hakora sau uku a rana. Sau uku ma da zan samu dama, sai na goge fiye da sau uku. Domin goge hakori yana da matuƙar amfani. Rashin goge hakori yana sa mutum ya kamu da wasu cututtuka a cikin hakoran faza. Nakan goge hakori safe, nakan goge hakori da rana, haka zalika nakan goge hakori da dare. Idan hakan yasamu, nakan goge hakora sosai saboda kutakuta bana son rashin tsafta. Bana son warin baki dan da zan samo ni kusa da ne bakinsa na wari, tu haki kaba zan taɓa jan daɗi ba. Haka zalika yadda bana son warin baki. Haka nake tabbatar da cewa ni ma bakina baya wari. Ina goge hakorana da brush wani sa'a amma idan na samu asuwaki nakan yi amfani da shi wajen goge hakorana. Kawai dan hakorina ya fito fes, abin lura, ya fito fes abin kyau, wani kyau, ya fito fes wanda kowa ne ya gani zai yi farin ciki kuma san nan zai yaba da wannan kyan akuwa. Hakanin gaskiya goge hakori yana da matuƙar muhimmanci wanda shine zai tabbatar da tsaftat taka. Wannan shine zai tabbatar da kana da tsafta a gangan jiki. Goge hakori safe idan ka samu dama ma ka yi da rana, idan ka samu dama ma ka yi da dare amma mafi aksari ka samu ko da sau ɗaya ka samu ka yi. Saboda wa'yansu hakorin ma a rana basa samu suna yi. Basa samun damaryi wanke hakoransu da safe, basa samun dama ma da rana, haka zalika basa samun a dare. Amma ni alhamdulillah nakan samu wasu lokutan, nakan samu wa'yan waɗannan lokutan zan goge hakorana. Lokacin da na ke kallon hakoyi na madubi sai in gansu sunyi kyau sun in yi fes fes, hakan yana faranta mun rai. Hakan yana sa na ƙara godiya wa Allah da irin hakorin da Allah ya yi min. Amma fa ina farin ciki kasancewa Allah ya ba ni hakori wanda take da matuƙar kyau sannan kuma da inganci. Dadda cewa hakorina ba wani ƙarfi ya ke da shi ba amma kuma ina gode wa Allah da irin hakorin da Allah ya ba ni. Domin yana da kyau mutum ya kasance mai godiya. A duk in da ka tsinka cikakken sa, tasa an za ka iya maka wani abu Allah zai iya maka wani abu wanda ba ka tsammani amma kuma kaga bawa ya gagara gode masa. Yana da kyau mutum idan Allah ya masa wani abu, ya godewa Allah. Ina gode wa Allah da irin hakorin da Allah ya ba ni kuma ina rokon Allah yacigaba da bani dama, ya ci gaba da bani daman goge hakorana. Domin wata sa'an hakori saboda ina cututtukan da ke ciki ke, ke affecting hakori, ke jawo ma hakoki illa, yana da matuƙar yawa. Daga cike yana, da cike daga cike akwai rashin wanke hakoyi ko dai yaushe. Sannan kuma ci yin ciye-ciye. Yin ciye-ciye wanda ya kai ga mutum baya wanke hakoransa. Gaskiya hakori yana da matuƙar kyau mutum ya kasance mai goge shi a kowane lokaci. Nakan goge hakorana sau da dama. Nakan goge hakorana sosai. Ina ta cewa hakorina ya fito fes fes sau uku da nake goge hakorana ina jan daɗi haka. Ina goge hakorana sau uku a rana. Ina samun farin cikin goge hakorana sau uku a rana.

Burin mu a aiki shine mu faranta wa kwastoma rai. Mu tabbatar da cewa kwastamari yana cikin farin ciki da annashuwa a duk lokacin da ya bamu aiki. Mu tabbatar da natsuwa da kuma kwanciyar hankali ga kwastaman da ya bamu aiki. Domin a duk lokacin da kake yin aiki kuma ka shirya akan gaskiya, sai Allah ya taimake ka. A gaskiya, muna faranta wa kwastamomai kabiyar da su. Su kan faranta mana rai ta hanyar biyan kuɗi masu tsoka, ta hanyar biyan kuɗi masu yawa, ta hanyar biyan kuɗi masu inganci. A gaskiya, yana daga cikin burin mu shine, mu tabbatar da kwastomomi. Sannan kuma yana daga cikin buri, burin mu shine mu inganta aikin mu, wato mu ba ma aikin mu mahimmanci fiye da ko wanne ta hanyar tabbatar da kome yana nan. Duk abin da ake nema akwai shi. Wanda zai kasance zai zama kamar standard wajeni, wajen da tsayayya wanda babu shakkokinsa, wanda duk wanda ya. Alfanin kasancewa ya ba da aiki kuma an gyara mashi akan lokaci. Yana daga cikin burin mu kuma mu kasance masu cika alkawari. Domin ita cika alkawari wani abu ne na bangare da ba kowa yake sane da ita ba. Wani ma bai damu ba, ta ya zai gaza. Wani ma bai damu ba. Wani ma bai damu ba. Ko dai kamfanin ta samu cigaba ko kuma ba ta samu cigaba. Hakikin gaskiya, mun cika burin mu kuma idan akwai wata buri nan gaba in sha Allah shi ma sai mun cika shi. Mun cika burin mu ta hanyar faranta wa kwastamomin rai, ta hanyar faranta musu rai, ta hanyar tabbatar da cewa, eh, ta hanyar tabbatar da cewa muɗɗun mun ƙware wajen yin aiki, mun kuma ƙware wajen faranta wa kwastomun mu rai, mun kuma ƙware wajen tabbatar da cewa mun ɓata lokaci wajen yin aiki tuƙuru da mu faranta wa kwastoman rai. Burin mu ya cika, burin mu kuma yana ya cika kuma muna sa ran mu ƙara cikan wan insu bururru ka da muka sani gaba. Burin mu ya cika da tabbatar da aikin mu ya sanu kuma ya ingantu kuma an san ta kuma mun faranta wa kwastaman rai. Yana daga cikin burin mu mu mai da hankali wajen tabbatar da cewa wannan aikin ya ingantu, wannan aikin ya sanu, wannan aikin kuma wajen aikin ya, wannan wajen aikin ya sanu, wannan wajen aikin ya samu, ya samu kayan aiki da dama wanda ba za mu rasa ba. Yana daga cikin burin mu mu samar da kowace kayan aiki ko da ya kai kimani nawa ne. Ba don komaiba. Shi ne don mu faranta wa kwastamon mu rai, don mu sa su cikin nishaɗi da farin ciki, don mu cire musu tsoro da kuma fargaba. Domin yana daga cikin burin mu mu tabbatar da cewa mun nuna ma kwastoma cewa akwai amfani wajen tabbatar da buri a lokacin da kake so ka cika kanka buri. Mun cika burin mu na wajen tabbatar da cewa mun faranta wa kwastomomin mu rai, mun cika burin mu wajen faranta musu rai.

Anguwan mu tana da matuƙar kyau daidai gwargwado Anguwan mu kamar, ce hawa ne wanda idan ka taho ka shigo sace kamar hawa ne. Idan da ruwa zaizo yawuce ta wannan anguwan, to zai kasance ba gangara ba ne amma zai kasance hawa ne. Amma idan ruwa ta zo wucewa zai zama tamkar gangara ce. Amma idan ta zo irin tafiya ta sama haka zai zama kamar hawa ne. Akwai kuma duwazu da dama amma gaskiya waje ne wanda ba shirushiru ba. Mutane suna da yawa sannan kuma akan samu hayaniya sosai. Anguwan mu daidai gwargwadu tana da kyau maduban da yazo wurin zai so a ce ya zauna ko saboda nishaɗi da kuma farin ciki da kuma mutanen da suke wurin. Anguwan mu daidai gwargwadu tana da kyau sannan kuma tana da daɗin zama. Kowa zai so a ce ya sami irin wannan anguwan don ya samu ya zauna don ya samu kwanciyar hankali. Domin waje idan babu kwanciyar hankali to wajen ba idan waje aka ce babu natsuwa babu kwanciyar hankali to wannan dole wajen ba a samu tashin tashina, ba a samu irin ta daga, daga irin daga hankali da kuma tashin hankali. Wannan anguwan namu gaskiya ba haka take ba. Anguwan mu tana cikin nishaɗi, tana cikin salama, tana cikin kwanciyar hankali. Ga kuma daidai gwargodo, ah, gashi tana daidai gwargwagdo mhm, tana daidai gwagwadon tsaro wanda babu wata ma'tsala, babu sace sace sannan kuma babu, ah, ma'tsala ta hanyar da za a ce idan waje aka ce babu natsuwa babu kwanciyar hankali to wannan dole wajen ba a samu tashin tashina, ba a samu irin ta daga, daga irin daga hankali da kuma tashin hankali. Anguwan mu ba haka take ba. Anguwan mu kowa, kowa na son kowa, kowa na son an kasa kowane ƙazalika, kowa na farin ciki. Wannan anguwan namu gaskiya ba haka take ba. Anguwan mu tana cikin nishaɗi, tana cikin salama, tana cikin kwanciyar hankali. Ga kuma daidai gwagwado, ah, gashi tana daidai gurgu-gudu, mhm, tana daidai gwargwado tsaro wanda babu wata ma'ala, babu sace sace sannan kuma babu, ah, ma'ala ta hanyar da za a ce an sace mutane ko kuma an samu ma'ala na wani rashin jituwa ko makamashin haka. Anguwan mu kowa, kowa na son kowa, kowa na son an kasa kowane ƙazalika, kowa na farin ciki. An kusa da gida baya ma na kusa da gidan wuraken shi. Anguwan mu, anguwan mu tana cikin salama da farin ciki ta hanyar farantawa ko ware, ta hanyar farantawa maƙotare, ta hanyar bunkasa abubuwan da za su kamu cigaba. Didda cewa anguwan mu matasa sun yi ƙaranci wajen koyon sana'a da su rasu. Amma anguwan mu Alhamdulillah, anguwan mu yara sukan samu tarbiyya daidai gwargwado saboda ƙyan anguwan nan. Kowa idan ya zo zai so a ce ya zauna wannan anguwan. Ba don kuma ba saboda kasancewa mutane ne suke anguwan kuma suke samun salama. Mutane ne suke anguwan wanda babu tashin hankali. Mutane ne wanda suke anguwan wanda suke samun salama da farin ciki saboda anguwa ne wanda ke da tarin mutane da kuma kwanciyar hankali da kuma haɗin kai. Hakika anguwan mu tana da matukar kyau daidai gwargwado daidai gwargwado kuma tana da kyau.